Kuna da Wi-Fi a gida? Ƙwarai muna da Wi-Fi a gida, muna da router, muna da Mi-Fi. Kuma mu duka muna amfani da shi. A sabida ya fi ƙarfin network idan abun da ya shafi browsing ne, so muna da shi gaskiya kuma muna amfani da shi. Wurin yin abubuwan da suka shafi yanar gizo.

Me kake yi don kiyaye lafiya? A'a, ina yi abun da ya dace, ina kula da lafiyata. In na ji bana jin daɗi, ina zuwa ganin likita ko in ne mi magani in sha. To hakan nake domin inkiyaye lafiyata kuma ina kokarin ganin na nai santa kaina, ga duk wani abu da zai sa man na rashin lafiya.

Kana taunawa goro. A'a, ba na tauna goro gaskiya, ba na so goro mani. Goro ai sai dai tsofaffi. Amma ni gaskiya ba na son goro, ba na saya, ba na kawo wa gida, ba na ci, ba na taunawa. Goro bai dame niba kwata-kwata ni gaskiya.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? Aaa, ma'ana birthday kenan? Eh, duk lokacin da lokacin ya zagayo muna ɗan yin murna, mu taya juna murna. Wannan shi ne kawai muke yi, ba wani abu biki na musamman muke yi game da wannan rana ba. Fatan alheri muke yi wa juna shi kenan.

Kana samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki, amma lokaci bayan lokaci ba kullum ba. Idan an samo da wani sabonbal'amari da ya kamata a bamu horo ana horar da mu. Kuma bayan wasu lokutan shiɗin ma ana horar da mu na musamman. Duk abin da ya shafi ayyuka.

Ina cire takalma a gida mana duk lokacin da na dawo kafin in shiga cikin ɗaki ko falo ko wani wuri mai muhimmanci ina cire takalma na. Amma in ina yawo a tsakiyan farfajiyar gida ne ai bazan cire takalma na ba saboda tsaro. So ina cire takalmana a gida kaman yanda kuka yi tambaya, ga shi kun samu amsarku.

Launin bangon gidanmu launi ne na toka, launin toka ne gaba ɗaya gidan, sai kuma wani wuri akwai alamun farifari haka, amma dai mafi akasarin launin toka ne. Haka launin bangon dukkan gi, uhm, launin toka, shine.

Gaskiya bana jin daɗin kwana akan gado ba, bazan ɓoye muku ba. Na fi jin daɗin kwanciya a ƙasa, a ko akan darduma ko akan tabarma ko akan katifa a ƙasa. Amma dai ba akan gado ba, sai dai ina da gadon kuma wani lokaci ina kwana akan gado amma ba sosai ba. Na fi kwanciya a ƙasa. E, wannan dai shi ne abunda zan iya faɗa muku game da gado.

Yadda nake tsara ayyuka masu muhimmanci ina da jadawalin ayyukana. Kowane aiki yana da lokacinsa, kuma kowane aiki yana da tsarin yadda nake gudanar da shi. Aiki ne da ya shafi ofis ko sana'a ko gida. To ina bashi lokaci in zauna inyi shi yadda ya dace.

Da hannu nake, a to ai wannan kan ai an san kowa dabhannu yake yi, so ni ɗin ma dahannu na nake yi. Amma wannan bai fiya damu na ba kuma ban fiyi yi ba gaskiya. A sai in na shiga taro ne, na jama'a ko ana yin wani abu, wani biki ko wata karramawa ko wani abu.

Ina yin tafiya mai nisa da ƙafa saboda gaskiya ni mutum ne mai son tattaki. Ina iya tafiyan kilomita biyar zuwa shida ko ma bakwai da ƙafa, ba tare da na gaji ba yauwa. Amma ban fiya tafiya ba sabida bana dalilin yin tafiya mai nisa, samma in na buƙaci in motsa jikina, ni ban fiye hawan abu hawa ba. Nakan tafi da ƙafa na.

Gaskiya ni ba tela bane ban yi ɗinka tufafi ba, ban taɓa gwada ba, ban taɓa yi ba, ban taɓa kuma ji ina sha'awar ɗinka tufafi ba. Wannan aikin teloli ne. Ina da dai mai dinka mun tufafi. Wanda inna tashi in ina kukatan irin tufafi da za'a dinka nakan kai mashi ya dinka. Amma mafi akasari nafi siyan ɗinkake.

Wurin aikin mu department ne da ake kira bursery department a wurine da yake da alaƙa da, akan abinda ya shafi kulawa da kudade kudaden ayyuka ko. Sauraron ƙorafin mutane game da abin da ya shafi kuɗaɗe.

Ehh na fi son miya mai sanyi. Banson abu mai zafi. Na fi cin miya me sanyi amma dai ban son me sanyi sosai. Saboda ai abu in yai sanyi bai da daɗi. Yana ɗan de dumi dumin sa. Shi bai yi zafi har can ba be kuma yi sanyi sosai ba.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine riba. A dondu yadda ka ɗauki kasuwanci da muhimmanci indai baka samun riba to bashi da muhimmanci ga du wani ɗan kasuwa riba ita ce farko to amma samun riba ba shine kaɗai abun da ya fi komai muhimmanci ba.

Ana maganan shinkafa wa ke maganan tuwo kuma? Gaskiya na fi son shinkafa ba tuwo ba. Ina ci tuwo kan idan haka shi ya samu amma gaskiya na fi son shinkafa. I a to ya za a yi kuma ina ganin shinkafa in batta in je in kama tuwo. Eh, na ji ke wantuwo ina ci amma dai na fi son shinkafa.

Ana ban magance, magance koke-koke misali koke-koke akanme kenan? Akan matsala! Eh ina ƙoƙarin warware matsalar ce misali idan mutum yazo min da wata matsala koya kokamin wani al'amari. Ina nazari in fahimci to taya za'ayi in taimaka mishi magance wannan al'amari. Idan taimako yake bukata wanda zan iya sai in taimaka masa idan shawara ne sai in bashi shawara idan kuma a hada shi da wani ne da zai taimake shi sai in yi ƙoƙarin ganin na hada su.

Yana inganta ayyukar mu ne ta hanyar ba wa aikimu lokaci da samun da duk wani abun da zai inganta muna aiki. Abin da ya shafi ma'aikata, abin da ya shafi jin daɗin ma'aikata, abin da ya shafi, aa, na'urori da za su sauƙaƙa wa ma'aikata aiki. Toh ina gani, wannan shine hanyan mafi muhimmanci wurin inganta ayyuka.

Eh ina shan madara sosai ma ina shan madara. Ina shan madara na gwangwani, ina shan madaran shanu, ina shan madara irin na leda, ina shan madara da ake aunawa na buhu. Duk wanda ya samu, a'a in kuna da buƙata ma in kuna da dalilin aikomin ma za ku iya aikomin, sabida ina shan shan madara ƙwarai da gaske.

Eh, ina yin wasa kala kala. amMa nafi son wasan ƙwallo, duk da yanzu gaskiya bana wasan ƙwallon. Sannan akwai wani wasa da ake kira badminton, shi ma ina son shi. A baya na taɓa yin shi, duk da yanzu ma bana yin shi saboda babu shi. Eh, ina son yin guje-guje haka, kuma ni ma'abocin son rawa ne.

Gaskiya ban fiya son jin kiɗa ba, nafi son jin karatu. To amma wani lokaci na kan samu lokacin nishaɗi, in naji wani kiɗa ya ɗan burge ni sai in, in ji shi kaɗan. Amma ba ni da wani wa, wani abu da na ware game da kiɗa wanda na fi son jin shi. Kawai in naji shi ne, ina ko a ina, ya ɗan burge ni sai in ɗan jishi kaɗan.

Gaskiya bana so mai gudu sosai ɗinnan, mafi akasari a namba ɗaya nake barin gudun fanka na. Namba ɗaya tilo ta ishe ni saboda idan gudun yayi tsanani iskar tana yin zafi, amma idan gudun yayi ɗan zama a hankali a hankali yake, so za ka ga iskar tana ɗan huro wata iska mai sanyi. Shi ya sa nake barinta a namba ɗaya.

Eh ana amfani da abun tsintsiya, tsintsiyar kwakwa da kuma tsintsiyar mai laushi. Eh duka dai akwai amma ko wane akwai in da ake amfanin da shi, akwai na ɗaki, akwai na waje, akwai na banɗaki akwai na kicin duka.

Eh ina son ɗakina ya kasance da haske. To amma gaskiya haske bai fiye damuna sosai ba. Ban fiye damuwa da haske ba. Na fi son ya ɗanyi duhu kaɗan amma dai hasken ina son shi wani lokaci. To amma ban fiye damuwa da haske gaskiya da rana ba, gwara da daddare ma.

Idan abinda ya shafi zamane nafison zama akan kujera gaskiya ba akan tabarma ba amma idan abun da ya shafi kwanciya ne, to na fi son jin daɗin kwanciya a kan taburma ba a kan kujera ba. To amma in zama ne ina jin daɗin zama a kan kujera saboda yana ba ni dama in zauna in nutsu in ɗan saki jikina daga bu ɗina ta yadda za su warware.

Eh ina son buɗe taga lokacin zafi. Ko da ma ba a zafi saboda ni mutum ne mai son iska. Irin sabon iska din nan bana son iska ya kasance irin dim din nan haka ina son iska mai ɗan zagayawa sabo ya shiga tsoho ya fita. So gaskiya ina buɗe taga sosai. A amma in lokacin sanyi ne ban fiye buɗe tagan ba gaskiya.

Eh ina sa turare kullum, inda rana da safe da yamma har da daddare in zan kwanta ina sa turare. In nayi wanka ina sa turare, in zan kwanta ina sa turare. A'a akwai turare na kaya akwai kuma turare na jiki. Duk da wani turaren yana ɓata min kaya na gaskiya amma dai ina sawa.

Gaskiya nafi son AC. Ai AC yana da daɗi, in mutum dai yana bada sanyi sosai fine da fanka. Eh, amma wani lokutan na kan yi amfani da fanka fiye da AC. Amma gaskiya ni, a zahirin gaskiya kamar yadda nace, nafi son AC saboda AC yana bada iska mai sanyi kuma mai daɗi yana sa ɗaki yayi yanayi wani iri mai daɗi sosai.

Eh to, yanzu idan kuka saurari wannan za ku fahimci yadda muryata take. Idan ma tana da ƙarfi ko kauri ne ko a hankali ne ko cikin natsuwa ne za ku fahimta. To amma ni na fi ganin kamar murya ta a hankali take ba da ƙarfi ba, saboda bana magana da ƙarfi. Amma in na ce zan yi magana da ƙarfi, murya ta za ta yi ƙarfi. To amma ai da hankali nake magana cikin natsuwa so shi yasa murya ta zan iya cewa a hankali take.

A wannan ai al'ada ce ta ɗan adam. Kowani ɗan adam yana yin wannan. Saboda haka ba zan ce ba na yi ba gaskiya. Ina yin waƙa kusan kullum ma kusan ko da lokacin ma ina taƙaita, ina kaɗaita ba tare da ko wawa ko kuma ba wani aiki na ke yi ba. Ko da wannan su ko ba na su kawai zan ji na ɗauko ta waƙa ko wadda na ji bi ko kuma kawai dai waƙa dai wani abu mai kama da waƙa cikin zuciyata.

Eh ina shan ruwa mai sanyi sosai. Ina shan ruwa mai sanyi musamman a lokacin da ake zafi, ko a lokacin da na yi wani aiki mai nauyi ko na yi wata tafiya mai nisa, a, ko ina jin ƙishi sosai, to ina shan ruwa mai sanyi. To amma wani lokaci idan ana sanyi kuma, gaskiya ban son ruwa mai sanyi, sabida yana haifar mun da matsaloli musamman, na gode.

Gaskiya ban fiya kunna Bluetooth kullum ba ahh. Kusan zance ma bana kunna Bluetooth. Na kan mance ma akwai wani abu da ake kira Bluetooth a wayata. Amma wani lokaci idan zan tura ma wani abu da yake da alaƙa da Bluetooth ko zan yi connecting wani garmaho na Bluetooth ko speaker ko abun kunne da nake so in saka mai alaƙa da Bluetooth ina kunna wa. Amma bacin wannan gaskiya ni ban fiya kunna Bluetooth dina ba.

Ah, tun kasancewar ni musulmi ne. In na shiga cikin damuwa ina yin karatun Alqur'ani, hakan ya sa ina jin sauƙi. Ko kuma in nemi wasu masoya na, ko ƴan'uwana mu zauna muna tattaunawa, haka yasa ina jin sauƙi. Ko kuma in fahimci kan damuwa ta ɗin in nemawa kaina mafita, hakan ma yasa ina jin sauƙi.

Ta hanyar magana cikin natsuwa. A wurin mu aikin mu gaskiya ba a fiye samun rikici ba, saboda muna da wani abin da bature yake kira discipline. So muna bin ƙa'ida da dokoki bama samun irin wannan hatsaniyar to amma idan rikicin ya taso a cikin rashin tsammani, ina sasanta su ta hanyar in natsar dasu, in musu nasiha kuma mu warware magana.

Eh muna kunna, ina kunna wa, har ma ina saƙarau rawa saboda ya riƙa tunatar da ni wasu abubuwa masu muhimmanci ko wasu abubuwa da suka shigo. Sosai ma ina kunna wa sai dai ba kasafai ba, sai in na ga wani abu mai muhimmanci ko kuma inaso ina tsammanin wani saƙo zai zo mai muhimmanci shine nake kunna wa.

Eh ina cin salat, ƙwarai kuwa ina ci. Ina ganin ba a fi sati biyu ba na ci, an haɗa min salat ha da yajin ƙuli da mai da tumatir da albasa ina ci kuma ya min daɗi fa sosai ina ci. Duk da dai ba a koyaushe ba gaskiya lokaci bayan lokaci ne amma ina ci.

Eh, ina karanta jarida sosai ma, to amma na fi karanta labaran jarida da ake wallafa wa a kafofin yanar gizo. Aaa, tanan na fi karantawa gaskiya ban fiya sayen jarida na zahiri ba amma dai ina bibiyan labaran jaridu ana kafofin yanar gizo sosai ma kuwa ina karantawa.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantaka ce mai kyau gaskiya, dangantaka ce ta fahimtar juna, dangantaka ce ta zumunci, dangantaka ce mai tsabta, dangantaka ce ta nuna kula wa, ƙauna, girmamawa da soyayya. Akwai fahimtar juna sosai tsakanina da makwota na kuma muna yawan taimakawa juna sosai idan buƙatar hakan ta taso.

Yaushe kike yin wanka? Yes, ina yin wanka da safe bayan na tashi daga bacci kafin fita aiki. Ina yin wanka da rana ko da yamma bayan na dawo daga aiki. Ina yin wanka da yamma in zan fita ziyara ko yawon shan iska. Sannan ina yin wanka da daddare bayan na dawo idan zan fanta. Wasu lokutan sau uku ne, wasu lokutan kuma sau huɗu, yes.

Eh, zan iya cewa so ba iyaka, saboda ba na iya kirga lokucin da nake amfani da wayata. Ina amfani da ita da safe, da rana, da yamma, da daddare duka. Duk lokacin da ba na yin aiki, nakan ɗauki wayata in dan daddanna in dai yi wasu abubuwa da ita ko kuma lokacin da nake cikin kaɗaici.

Ina jin daɗi, ina jin farin ciki, ina jin annashuwa, ina jin ƙwarinn gwiwa kuma ina samun natsuwa saboda na san a wannan ranar idan albashi ya shigo zan sayi duk abubuwan da na tsara dama zan saya kamar abinci, tufafi ko kuma ajiyar da na saba kowane wata.

Eh wayata tanada saisaita haske da kanta, da rana tana dan kara haske sannan da daddare tana ɗan rage haske kuma wannan da kanta ma take yi ba wai ni na saita ba haka wayar take yi. Kuma hakan yana taimaka min gaskiya saboda rage haske saboda aɗa ya taɓa min idanuna.

Eh shan magani, ina shan magani duk lokacin dana kamu da mura ina shan magani. Gaskiya mura dukda cewa mura ba cuta ne dake sakin mutum da wuri ba. To amma idan ka riƙewa magani wuta gaskiya zaka samu sauki da wuri. So ina shan magani, magani kala kala saboda mura ba'a sha mata magani ƙwaya ɗaya a warke gaskiya.

A'a kai kai kai ba ma son yunifom. Kwata-kwata babu wani abu da yake da alaƙa da yunifom. A wurin aikinmu indai kaga mutum mai yunifom ai sai dai ko ma'aikaci masu gadi haka masu kula da shige da ficen mutane amma mu ma'aikata babu mai saka yunifom. Ko a ɗalibanmu ma babu masu saka yunifom balle kuma mu ma'aikata.

Eh ina iya duba lambar QR code. Ai lambar QR code lamba ce da ke nuna alama ko kuma, a, a, a lambar wani abu. A ana iya dubawa ta hanyar yin scanning din shi ko kuma ɗaukar lambar QR code ɗin kai tsaye a je a duba inda ake dubawa a gano sahihancin wannan abun.

Eh aiko wani mutum yanada lokacin baccin sa. Aa, in lokacin yayi, ai ka san lokacin baccinka zaka iya kuma hasa shena mutum ga lokacin da yake kwantawa bacci, ga lokacin da ya kamata ace ka tashi bacci. So wannan abu ne mai sauki kuma abu ne mai yiwuwa. A'a kamar ni na san lokacina da nake kwanciya bacci kuma na san lokacin da ya kamata ace in tashi kuma bana wuce wannan lokaci in dai lafiya ta ƙalo gaskiya.

I, a ƙwarai kuwa ina da katin kasuwanci, ina da shaidar kasuwanci saboda ni ma abocin import and export ne na product. To wannan aikin na shige da fitar da kaya zuwa ƙasashen ƙetare. So ka ga dole kana buƙatar kati, dole kana buƙatar takarda, dole kana buƙatar wata shaidar da take nuna eh ga aikin da kake yi. So ina da wannan.

Eh, ina ci amma gaskiya ba sosai ba. To, ina ci ƙwarai amma gaskiya ba sosai ba saboda duk wani abu da ke da alaƙa da citta ko barkono yana ta damu, yana kawomu damuwa. To ban fiye damuwa da shi ba gaskiya amma in ya kama ni in ci, ina ci.

Ina tabbatar da ingancin aiki ne idan aka yi aikin akan yadda na tsara shi, akan yadda yake, akan yadda ake rubuta shi. Kuma a tabbatar da aiki ya tafi yadda ya dace, yadda ake buƙata kuma an kammala shi a kan lokaci. Wannan shi ke tabbatar da ingancin aiki, aiki yafita fes, yayi kyau, yayi ma'ana, ya kawo asalin yadda ake buƙatassa.

Wayyo Allah ina addu'a kullum, safe, da rana, da yamma da dare. Duk lokacin da na shi ina yin addu'a. Domin ai addu'a ita ce makarfin mumini. So a kowane lokaci ina yin addu'a gaskiya. Bana wasa da addu'a kuma nasara ta ta'alaƙa ma akan yawan addu'o'ina. Saboda haka duk wani abu da ke da alaƙa da addu'a, ni ma'abocinsa ne ƙwarai da gaske.